To wai shin cikin zafi kuke so mu zauna? In ba fanka ya za a yi zama. Ai zafi zai kashe mu yanzu ace ba fanka cikin ɗakinmu yanzu. Ni na ma so fankan mu ya lalace na so in ba da a kai gyara amma yanzu na manta tuntuni ya kamata in ba da amma ban bayar ba na manta su.

Eh ice cream ta vanilla. Ace vanilla ice cream. Ice cream ta vanilla. Amma kaga ni ɗan talaka ne so ba lallai bane in ringa samun ina ɗanɗana ice cream kullum rabo na da na sha ic cream yanzu. Kai katambayeni na manta.

Lokacin shekara wanda na fi so shine lokacin azumi, ayi azumi sai bayan azumi sai sallah. Mafi muhimmanci shine lokacin sallah. A sallan ma babbar sallah ba ƙaramar sallah ba. Dan babbar sallah ake layya, ƙaramar sallah iya kaji kawai ake yanka. Waɗanda dai suke da kuɗi zakaga sukan yanka shanu, su yanka raguna haka, wasu abubuwa dai haka. Amma ina ga talaka babu.

Lokacin da na kamu da mura magani zan sha toh man. In ba magani ba ya kake so in yi. Ban gane wai me nake yi ba lokacin da na kamu da mura. Koma wane ne ya kamu da mura magani za ka sha. Amma akwai wasu magungunan da aka rubuta ga jiki ta yi. In ka sha su a cikin kwana bakwai in ka sha kuma murar nan a ka je ka ga likita. Saboda wasu lokacin ba iya muran bane. Wani lokacin. Saboda wasu abubuwa ka gani saboda haka ma wani lokaci sai ace a'a kai wane kaje ka ga likita, kaje ka ga likita. Haba shi, sai shi kuma ya duba ka, in ya duba ka sai a san yaya za'a yi da kai.